Gaskiya ni na iya bada warwas banko barkwanci saboda ni duk in da nake ina, ina barkwanci. Zai iya sa kowa nishaɗi. Da na yarda kowa ya ji ni banda aiki ɗaya ba haka barkwanci ba ta zamu ta ni nishaɗi. Ni marar zamara son ko abin ma bani aktin na barkwanci bisa ko wane aiki. Na, na so haka barkwanci wadda idan na kai ta suka samu nishaɗi. Sa na yi son barkwanci domin babu tayin nishaɗi da ke ɗaukan aktin na barkwanci na bada nishaɗi. Gaskiya inafison na iya bada barkwanci sosai kuwa. Idan na ganni sai an dawo, na bada nishaɗi na bazasu. Mutane fara'a ina basu barkwanci sosai.

Ina cin citta ga abinci saboda citta da ka ganta ga abinci tanada daɗi sosai sannan kuma citta tanada magunguna sannan citta tana da ƙanshi wurin cin abinci. Kagani yanzu in an kai mun fura in ba citta bana jin daɗinta. Idan an kai mun tuwo sai da citta nake jin daɗin shi. Idan an kai dafa mun shinkafa dafa duka sai da citta nike jin daɗin. Idan an kai dafa min shinkafa garau-garau sai da citta nake jin daɗin. Idan an kai dafa min shinkafa mai miya sai da citta nake jin daɗinta. Kai ni duk abinci in ba citta bana ci. Mai ya maganin sanyi da wasu cututtuka masu yaɗuwa cikin ɗan adam taa maganin su shi yasa ni duk abincin da zanci in ba citta gaskiya bana ci. Nafi son cin abinci da citta ko ya shi tana da magunguna iri-iri.

Na fi zuwa shagon kayan saka a riguna da wanduna, da zilabiyoyi da sauransu da shaddoji. Na yi daɗi idan ina zuwa shagon riguna saboda ina zuwa sai in ƙure wanka na, in ƙure ado na, in samu faɗafuluna duk abun nan shagon ɗaki ake sayar da su, da takalma complete. Na fi son zuwa shagon riguna da wanduna, da takalma, da huluna da sauransu. Sana a shagon kayan, da atumfofin da nake ɗinkawa matana da gular waye na, sannan ke samun su. Na fi son zuwa shagon riguna. Kusan kowane ɗan shago saboda in na zo, farin ciki nake ji sosai. Sannan ni da abokanai na zamu ke zuwa mu ƙure wanka da adon mu tare da matanmu da yaranmu siyo musu kaya sai nake jin daɗin zuwa can wajajen shago na kayan ado.

Amma ni gaskiya nafi amfani da wuta da itace saboda wuta itace da kaganta, tana saurin ɗumama abinci, tana saurin haɗa abinci da wuriwuri a ci aba yara kowa yaci. Shiyasa nafison abincin wuta saboda abincin wuta da hakan shi. Amfani da wuta itace saboda wuta inda wuta ga itace kana samun gawayi kaman kai guga gawayi sanan kasamu dama. Nafison amfani da wuta da itace. Nafi amfani dashi wajen wuta. Itace suna da amfani dawajen haɗa wuta. To shiyasa nake amfani dasu, susa amfani da na haɗa wuta da itace. Wuta da itace suna da ko ina suna haɗa wuta. Itace suna ko ina suna haɗa wuta. Itace sosai amfani da ita don musamman.

Ina kwana misalin ƙarfe tara na dare, na fi so wannan lokacin. Inda nake in ƙoƙari, inzo na kwanta ƙarfe tara na dare. Sabo kwana ƙarfe tara ina jin daɗi, ina yin nishaɗi, ina je in kwanta ina samun hutun tsoho. Ina kai ga jin daɗi kwana ƙarfe tara na doli saboda idan na gaji ina wasu ayukoki masu yawa nake jin daɗi in ganin suna kwanta. Misalin ƙarfen. Nan tara na iya yin daɗi wannan lokacin ƙarfe tara na inga na iya kwana saboda kwana ƙarfe tara yana sa jin daɗi, yana samarwa la'i, yana maganin gari da kai aiki. Shi yasa nake son kwana ƙarfe tara na dare fiye da kowane lokaci. Ƙarfe tara na daren nan nake zuwa in kwanta in huta, gajiya, ayuka na dare a ofis mafi gyara. Na fi son kwana wannan lokacin ƙarfe tara.

Gaskiya ban jure barkono me yaji, ban jurewa saboda barkono me ya yi, ina ci ne yana sani damuwa. Ai shi da sauran ciwutan na basir shiyasa bana ci bana jurewa ya yi barkono me yaji gaskiya, barkono mai yaji bana so ni na ci na fi son in ga ina cin borkonu mara yaji. Barkono me yaji yana sani yawan basir, yana sani yawan shan ruwa, yana sani yawan wasu lalura na daban daban. And barko asani kesa bana juri min shan barkono me yaji. Na fi son in samu barkono mai yaji ban jurewa wajan in ga nayi amfani da barkono me yaji. Bana amfani da barkono me yaji sam, na fi san mara yaji sam ban amfani da borkonu mai yaji, saboda borkonu mai yaji yana sani wata matsalola masu dinbin yawa sosai da gaske.

Abin da nake magance damuwar wurin aiki saboda zuwa da wuri aikin da aka sani in kammala. Wasu rubuce-rubuce da nake yi in ga na haɗa, in kauda damuwa tsakani ni da mai gida na isa ke buɗe suna. Kar na saba harba ina kammala ayyukan da aka bani. Zan kaɓe kauda duk wata damuwa zata samu cikin aiki. Na fi son duk abunda aka sakani in ga na aikata domin kauda damuwa a wajen aiki saboda duk wanda aka ba aiki bai haɗa ba, yana kawo damuwa tsakanin shi da mai gida ne da abokan aiki. Sauran sauransu, sai sa nake tuƙuru inga na magance duk wata damuwa wajen aiki. Inga na haɗa duk wani abu da frojet da aka bani, inga na kammala shi. Duk wani wasu ayyuka da aka ban, in ga na haɗa su na basu mahimmanci sosai, in ga na haɗa, na kammala domin in kauda duk wata damuwa da zai shigo yayin aiki na fi son komai aka bani, lokacin nan da aka bani shi, to zan ga na ƙoƙarta. Na haɗa komi da komi, na kammala domin in ƙaura duk wata damuwa ta shubu wajen aiki tsakani ni da mai gida na. Na zo duk wata damuwa zata samu a ƙanana wajen aiki, zan ƙaura ita.

Ina kula da gashi na, wajen tsafta da maya mayen danake sawa. Gana tsaftace gashi na sosai na ba shi tsafta ta musamman. Sami dayis yayi baƙi nan yayi tsayi shace shi. Ban ban shi da duk wata datti da wata dauɗa. Abubuwa da bazan iya yana tsaftace gashi na. Na bar kulata musamman domin ya girma. Abune da yakamata, shi yasa ina jin daɗi. Lokacin da na gyara gashin nan taje shi yadda yakamata. Sai in wanke shi, in shafa me mai. In nemi abubuwa kala kala wanda yakamata. Na sa mai mai sosai da gaske. Ta gana sakamai na wanke shi, na tsaftace shi. Na gyara shi yadda yakamata. Na sa masa da dayes da shamfu da kuma mai laushi. Nake shafa ma gashi na sosai sosai. Tabatadda yayi baƙi, yayi haske, yayi walƙiya. Yanda yakamata. Ina rera, ina haske, ina kindi. Yan da yakamata.

Muhimmanci a kasuwanci riba. Domin samun abun da ake kasuwa ace kasamu riba mai yawa. Mai ɗimbin yawa sosai. Ba abinda yai mahimmaci cikin kasuwanci kamar kasamu riba. Ka samu abokanan kasuwanci masu kawo kaya ankari. Da masu sayan kaya a leda sun iya kasuwanci. Muhimmanci ka samu riba mai yawa. Ta halali bata haram ba sannan san samu riba mai yawa. Na sun samu abubuwa da dama masu yawa. Da kuma sun samu masu kasuwanci sun samu abubuwa daban daban masu kasuwa da masu kasuwa mai yawa shekarar.

Kullum ina duba kalanda sosai, ina ƙarfe nawa muke, ko nawa ga wata, ko rubu'u, dinari nawa yake, ko sauran abubuwa da jiya na taki. Shi sab kullum na zashi sai na duba kalanda saboda idan na duba kalanda na san me ne lokacin da ake ciki. Na samu jin ɗadi da nasha, da nasha da sauran ƙwarin gwiwo idan naje na duba kalanda. Saman ma wajen duba kalanda, wajen jiran kalanda yana gane yanayin da muke ciki, yanayin da shekara take, yanayin da sahiya take, yanayin da watan ciki take, yanayin da sati take, yanayin ƙarfe nawa take. Ina duba kalanda kullum, kullum ina duba kalanda domin gane lokacin da muke ciki. In san abokacin da muke ciki, sani ƙwarin gwiwo shi yanga, na duba kalanda domin idan na duba kalanda na samu ƙwarin gwiwo da yanayin da ƙwarin anna shuwa. Shi sani ke duba kalanda sosai.

Ina waƙa cikin zuciya. Kun kuje shi cikin zuciyata ina yi, ina waƙa. Ina waƙa cikin zuciya sosai. Kullum sai nayi waƙa a cikin zuciya. Saboda haka a cikin zuciya ta sani nishaɗi. Tana sa, tana bani armashi. Shiyasa ni ko yaushe cikin zuciyata ina waƙa sosai. Ina tahin ba a cikin zuciyana ba daɗi nakeji ba kullum sai nayi waƙa a cikin zuciyata sosai ake yin waƙa. Ka dage kullum na samu wasu waƙoƙi da dama in rera cikin zuciya saboda nishaɗi ina da masoyiya wanda nake waƙe a cikin zuciya. Shiyasa kullum sai na yi waƙoƙi da dama da dama na soyayya cikin zuciya. Sannan in waƙe mamata cikin zuciya da sauran abokan zama ina waƙesu cikin zuciya ta sosai.

Tunda safe irin na fara aiki har yanma bazan gama ba ko gobe irin safiya tayi koda na fara aiki domin na fara tunda safe ina saurin kam mala aikin da na fara shiyasa na fison fara aiki da safe bisa ga kowani lokaci. Na fison inyi aiki da safe saboda ina kammala wasu abubuwa, wasu aiyuka ina fara sau safe, na fi saurin gamawa. Da safe nake fara aiki. Ina fara aiki da marai da safe. Kuda ɗiya saboda lokacin zafi bai taso ba. Shiyasa nake jin daɗin fara aiki tun da safe, inason hara hawa aiki tun da safe. Gobe ita kuma tun da safe zan hawa aiki. Iji bi tun da safe nake hawa aiki. Safeti ƙari nuna tun da safe nake hawa aiki.

Ina fison ci da hannu saboda dashi na saba tun asalin-asali. In cin abinci da hannu yana ba ka wasu lafiyoyi da dama. Ma cukalli da hannun shi komai wata guba, to guban idan ka ci abinci za ta haɗa hanjin ka da jini taje tai ma illa cikin da na amincewa da musulunci yana zama dasashi na gani yana da alfanun da nawa yake yana. Amman idan akaci abinci da tunbuɗi yana kawo cututtuka da dama masu tarin yawa cikin yau da kullun, shiyasa na saba ko yaushe hannu nake cin abinci hannu nake cin abinci a siri sa mutun na annabawa ana sa abinci da hannu ba a hana ba. Shiyasa na riƙe wannan anniyar na fison koyaushe. Na tsaya na cin abinci da hannu na kuma ba zai na amfani da cokali wurin cin abinci ba saboda shi hakan na min shi nita da shi. Dama ba'a san cokali ma daga baya. Aka sani aka kano wani abuma cokali amma du wanda ya saba cin abinci da hannu ko a ina ne? Zai alfahari da kanshi saboda shi da hannu yake ci kuma shi Allah ya halittan masa bai mai cokali ba. Kuma shiya wajabtamai yaci dashi ya sha dashi to komai za ka ci dole sai ka bi da hannu. Idan za ka sha, dole sai ka tsige mutani za ka yi amfani da shi. Cukalli wurin cin abinci bana sawa, hannu ba na sawa. Wani abu na cin abinci wani abu dole ni hannu nake sawa. Mana har son cin abinci da hannu, cin abinci da hannu yana ƙaro lafiyoyi da wasu abubuwa masu tarin yawa cikin yaro kullum.